To, in kai dai matashi ne kuma na kuma birni, zamuyi gya ma cewa ka yi hankali da kayan duniya, ka yi hankali da yanayin mutane, ka yi hankali da kashe kashe kuɗi. Ka saukar da kanka, ka yi neman arziki, ka yi arziki ba wai arziki na Hausa, hakawa. Kar ka je ka shiga abunda bana ka ba. Ka fita yanayin mutane, kai kawai ka je in, in wani abu ya kai ka ne, ka je ka yi harshen gari ka dawo. In ma ka je neman aiki ne, in ma ka je neman kuɗi ne, in ma ka je cikin makaranta ne, kawai dai a cikin gari dai ana son kowa ya sayar da kansa. Haka ne, kar ka je ka dawo wanzai, kar ka je ka kashe kashe, kar ka je ba ka zama kai wawa ko ba ka da wayo. To, in dai zaka shiga cikin gari, am, abubuwan da zamu gaya maka, shawarwari da za mu baka shine ka zama kai mai wayo, ka zama kai mai tsoron Allah, ka zama kai mai am, reason da zaka je aiki ne. Haka ne, kai ga abunda ya kawo ka nan kuma abunda za ka yi can. Ba wane wai, wai, wai, wai iya ne ko wani abu aka yi. Ka dai san cewa in dai aikine ya kai ka wurin, aikinka zaka je ka yi. Makaranta ne ya kai ka wurin, makarantarka ne zaka je ka yi. In sana'a ne, sana'arka zaka je ka yi. Duk, duk wani abu dai dai yake kaɗai. In a cikin gari ne duk, ka fita, ba yin shaye shaye, ba ye bin mata, ba ye ne ɗan iska ko wani abu aka yi. Kai kan ka yi, ka yi, ka shiga a cikinka kawai, ka yi aikin ka, ka yi naka dai kawai ka yi ka dawo. So gaskiya, shawarwarin nan gaskiya ba kowa bane ya san su. Shi yasa zaka waƴans in sun shiga, zaka ga sun dawo ba su da wayo, ba su da kuɗi, ba su da koyarwar sana'a ba, ba su koyi wani aiki ba. So gaskiya yana da kyau a ce mutum kafin ya fita ko kafin ya bar gari, a zaunar da shi, a bashi shawarwari da yawa. Ya san me zai yi, ga abubuwan da zai yi, ga abubuwan da sun zama dole saboda gobe kai mutum yana so ya zama mutum mai lalaci ko wani abu haka.

Yadda muke tafiya da katin wuta ko kuɗin wuta a gidanmu shine za mu iya mu riƙe a hannu ko za mu iya musa a cikin jaka. Bisa ga wurin da za mu je ko nisan wurin da za mu je. So, am in wutan mu ya ƙare ne, kaga zamu iya zuwa kasuwa ko wurin da ake sayar da wuta mu je mu siya. Ko kuma muna iya siya tawaya wanda za mu loda katin tawayar mu ne, ba lalle sai mun je an kasuwa mu je mu loda ba. Wasu lokaci ma zalan katin ma yayi shi mutum ma yayi, yayi loading wutan ba, balle sai kaje har ofis insu ba. So yanayin da muka samu kai mun ne shi zamuyi amfani da shi. Ya zammana dole ai muce ko mun riƙe a hannu ko mun taɓa da shi amma tuni katin. Kuma ko wane yana da amfaninsa da wanda ba. Ni na fi so in riƙe katin ne saboda gaskiya ta tafi sauƙi. Nan da nan ka bayar, nan da nan an aso nan da nan a sanar da komai da komai. So gaskiya na fi son katin wuta akan, um, wai kai cash ko wani abu. Kuma muna siyan unit namu. Gaskiya yanzu ko unit ba akwai tsada fa. Wallahi unit akwai tsada. Kana siyan na dubu ɗaya bare ma kwana ɗaya ba ya ƙare. Kana siyan na dubu biyar bare ma kwana biyu ba ya ƙare. To mu in da muke siyan ni namu na siyan na dubu, muna siyan na dubu ashirin ne kuma dubu ashirin zai iya mana sati biyu haka. A haka kenan ba ma iya guga ba ma iya, um, amfani da fridge namu akai. Zamuyi amfani da fridge muna iya kunna generator ko muyi amfani da sabon solar da muka sa gida. Saboda tsadar unit in nan siyan unit in nan gaskiya yana da tsada sosai sosai.